Eh to gaskiya ina da kaloli na miyo-- na miya da nake so kala kala. Kamar am idan zan ci tuwo akwai kalan miyar da nake so idan zan ci tuwo. Haka ma idan zan ci abinci irin shinkafa da miya, ita ma akwai kalan miya. Akwai kalolin miyoyi gaskiya da nake so kala kala wanda kuma ya kasance ina jin daɗin amfani da su sosai idan zan ci abinci. To maganar gaskiya idan zan ci tuwo ina son a haɗa min tuwo da miyan kuɓewa. Ina son miyan kuɓewa sosai. Ta kasance kusan favorite miyata ma a daka. Kowane kalan miyoyi, shi miyan kuɓewa ina son shi sosai. Shi ne ma nafi so a kan kowane irin miya indai nine zan ci tuwo to ba shakka kawai a samun miyan kuɓewa, ni an sallame ni, an gama da ni kuma an biya ni. Bayan miyan kuɓewa ina son miyan taushe. Miyar taushe, miyan taushe duniya ne. Yana da matuƙar daɗi da komi da komi. To bayan na sami miyan kuɓewa, abin da-- miya da za ta biyo baya ita ce miyan taushe. Ina jin daɗin amfani da ita a, a abinci more especially ma irin tuwo haka. Ina zin daɗi da amfani da miyan taushe. Bayan miyan taushe am ina son miyan kuka. Miyar kuka saboda ita tana ƙara lafiya sosai a jikin mutum. Tana iya rage yawan wasu ƙananan, ƙananan cututtuka irin haka. To ita ma miyan kuka ina son ta sosai. Sai wannan a nau'in abinci kenan na tuwo. Sai kuma a irin wake da shinkafa ina son wake da shinkafa da, da miya, da jan miya. Irin ta kayan miya, tattasai da attaruhu da abubuwa a kawo a haɗa su sai a yi miya da shi. To ina son wannan miya ita ma sosai. Indai abinci ne ma zanci gaskiya, irin abinci haka to nafi so a yi banshi da zan miya saboda ina son ta sosai. Sannan bayan nan ina son miyar agushi. Agushi ita kuma tuwon shinkafa ake yi da ita. Saboda haka ina son tuwon shinkafa da miya agushi. Shi ma yana da kyau, yana da bala'in daɗi. Wannan dai kusan su ne kalolin miyoyin da nafi so duka a rayuwata gaskiya. Daga ita miyan kuka, sai miyan kuɓewa, sai taushe, sai miya agushi sai kuma jar miya su ne kalolin miyoyin da nafi so a abinci.

To waɗanne kafofin watsa labarai nake amfani da su? Ina amfani da kafofin watsa labarai kala kala. Ko na ce iri iri gaskiya. Wanda nafi amfani da su wajen watsa labarai shine WhatsApp. Bayan WhatsApp ina amfani da Facebook. Bayan Facebook akwai Twitter da shi ake cewa X yanzu. Sai akwai Instagram, akwai Threads. Da su wajen yaɗa labarai. Ina amfani da waɗannan daga sosai sosai a wajen yaɗa labarai. Waɗannan dai kusan su ne main. Na farko WhatsApp ina jin daɗin amfani da WhatsApp sosai wajen yaɗa labarai. Dubara cewa WhatsApp, ƙafa ce ta watsa labarai da nake amfani da shi. Kuma bayan haka ina chatting, sadar zamanci da sauran abubuwa tsakanina da 'yan uwa da abokan arziki wanda suke na kusa da na nisa. Ta hanyar WhatsApp ina amfani da wannan na isar da waɗannan saƙunan da ya kamata ace. Na isar daga mutanen da suke nawa ne. Amma ya kasance sun yi nesari. To ina amfani da wannan manhajar wajen isar da wannan saƙon. Ga, ga isar da, da saƙo ko ina amfani da shi kuma bayan nan ina amfani da WhatsApp wajen yin status da kuma biyun status. WhatsApp kenan sai Facebook. Ina amfani da Facebook sosai wajen kallon labarai na duniya. Akwai gidajen jaridu da nake bibiya a Facebook dai wa irin su BBC Hausa, Sa'a Rfi Hausa, so BBC English, aah, TRT English, Radio Free daga suna kala kala kala kala. Duk wani gidan jarida da yake watsa labarai to ina bibiye shi ƙwarai daga iske a Facebook. Ina amfani da wannan, wajen kallon labarai ko kuma ni in tura labari. Misali idan ina da posting da zan yi wanda nake so na nuna duniya ga wani abu wanda yake faruwa to ina amfani da WhatsApp shi ma na tura wannan saƙon. Bayan WhatsApp akwai Twitter wanda ake cewa X. X tana taimaka min sosai wajen kallon labarai, labarai na duniya ne wuri fillon labari na siyasar duniya da me yake faruwa a siyasa a halin yanzu. To ina amfani da X ne in ga mene ne akayi kuma, aah, me akayi a yau ko kuma a wannan satin. Kuma gaskiya yana mataqarsin da ɗin amfani da ita ma. Sai kuma, Instagram. Instagram shine hanya ta huɗu da nake amfani da shi a matsayin kafofin watsa labarai da nake amfani da su. Instagram yana da daɗin amfani, yana da sauƙin amfani. Ina jin daɗin amfani da shi. Ina amfani da shi na kalla labarai inda suke faruwa shima a yanzu. Bayan waɗannan kuwa uku da na kawo to shi ma Instagram ina amfani da shi sosai da sosai wajen watsa labarai kuma ina jin daɗin amfani da shi sosai. Kuma shi ma ina amfani da shi wajen was, aah, yaɗa labarai na a duniya. Hasan ko wacce ce ne, tinda ne, hasan ko, ko, ko wanene ne ina amfani da shi ko, ko Instagram don yaɗa labarai. To dai Instagram da Threads suna kamar cececiya ko in ce suna shige. Amma shi ma dai ina amfani da shi wajen watsa labarai na a duniya. Shi ma Threads shi kusan ɗan'uwan Instagram ne da abubuwan su sun yi similar, suna kamar cececiya da juna. Ina amfani shi ma da shi sosai, aah, a matsayin kafofin watsa labarai da nake amfani da su.

Ina yin bacci da rana. Ito wannan ma magana ce gaskiya. Kusan duk wanda ya sanni, duk wanda ya sanni ya san yanda nake, ya san nima abocin yin bacci da rana ne. Kowace rana bacci bai wuce ni. Ina samun lokaci isasshe wanda nake samu na kwanta, na samu bacci isasshe, mai kyau, mai lafiya da rana. Saboda tabbas likita ya faɗa min a asibiti cewa na ringa samun isasshen bacci tun da dai abin shago da sauran kasuwa da wajen shayi. Bana samun isasshen bacci irin haka da daddare to amma na ringa samun lokaci mai kyau isasshe wanda zan ringa yin bacci rana. To hakan zai taimaka min wajen a haka har samun lafiya, haata jiki da sauran abubuwa. To kuma gaskiya kamar yadda shi likitan ya faɗa, na ɗau shawarar shi sosai kuma na yi amfani da abin da ya ce kuma daga ƙarshe na ga amfanin abin gaskiya. Na ga amfanin abun saboda na tabbata da, da nake lokacin da nake yin bacci da rana wannan, ina samun, ina samun layin cikakken lafiya a jikina duk wata damuwa da wani stress da duk wani abu da ya shiga. To a daɗe lokacin da, da na kwanta bacci na daga zaran na farka, zan ji babu ita yanzu kuma sai a koma a ci gaba da sauran abubuwa. Magana gaskiya, baccin, yin bacci rana ina yin bacci rana kuma a likitancema, a likitance, su kansu likitoci suna ba da shawara ace mutum baiyuyuwa a ce ko duhu shi yana aikace aikace. To hakan zai ƙara mai rashin kuzari da sauran abubuwa na aiki. Amma ace ko yanene, mutum yana ɗan samun lokaci wanda yake, ah, samu yana ɗan yin bacci da rana. To hakan zai ƙara ma jikin shi lafiya da kwanciya hankali. Wannan shine, ni gaskiya ma abocin yin bacci ne da rana. Ina yin bacci even zoma dai kusan kowa ma da daddare. Haka yake bari na shi yana can yana bacci saboda ni na samu, ina samun bacci sosai da rana i ringa yin shi. Saboda kamar yadda likitoci suka faɗa min cewa yin bacci nan darana yana ƙara lafiya. To haka kuwa a kullum kuma a koda yaushe nake yin shi saboda ni kai na ina ganin banbanci sosai a jikina lokacin da nake bacci rana da lokacin, mm, da ba na yi. Gaskiya ana samun banbanci idan na samu lokaci na kwanta nayi bacci. Zan jiki na yi kyau, lafiya lau sosai ba wani nauyi ba kome. Da zaran kuma aikace aikace suka yi min yawa, ban samu nai wannan baccin da rana ba. To abubuwa ne duk za su tare si min yawa daga wannan sai wannan, daga wannan sai wannan. Daga to anan ne fa ake samun matsala. Hanna mance ban samu na kwanta ba. Na samu nai baccin wannan da rana. To kuma sai dare ya yi, duhu dattin da sassafe lau ya ringa takura mun. To wannan gaskiya shi ne matsalar kun. Amma ni ma abocin yin bacci ne da rana kuma ina jin daɗin yin bacci da rana sosai saboda ko ba kome yin hakan yana ƙara lafiya a jikin mutum, yana ƙara mutum lafiya sosai. Shi yasa nake son yin bacci da rana gaskiya. Ina, ni, ni duk wanda ma ya san ni ma han malikin maho suke ce mun saboda bala'in, bala'in son baccin da nake da rana. Ko duhu shi ne duk rana duk kullum sai na yi. Kamar kin san abun da na fi so ke nan wannan shi ne favourite nawa a lokacin, lokacin bacci rana. Ina jin daɗin wannan lokacin sosai.

Eh ina lallaba da bargo lokaci bayan lokaci amma gaskiya ba ko da yaushe ba. Idan zan kwanta ina lallaba da bargo ya danganta da yanayin da nake ko kuma wiza tsayin yanayi. Idan ana yanayi ne irin na sanyi to gaskiya kusan kowace rana idan zan kwanta sai na lallaba saboda sanyi. Sanyi yana takura mun sosai to idan na zo zan kwanta na kintsa ina sa kayan sanyi, in sa safa, in sa rigar sanyi, na sa hulan sanyi sai kuma na lallaba da bargo sai na kwanta saboda hakan zai kare min lafiyata ta jikina. Duba da yanayi na sanyi idan ya bugi mutum ciwon sanyi ko da ya wuce cuta irin mara haka ta shiga mutum ta kama shi to lallaba da bargon am zai kare ni, zai kare ni daga kamuwa da irin cututtuka irin wannan kuma zai rage min yin kai na jin sanyi tunda dai ɗan adam da jini a kowane irin waya ake ciki dole zai ji sanyi a zai ji ta jikin shi sosai. To ina lallaba da bargo idan zan kwanta a irin lokaci na sanyi amma kuma gaskiya irin lokaci na zafi ban fiya ma amina da shi sosai ba. Bargo lokacin zafi, zafi ake yi sosai mutum yana bukatar iska ma to babu ta yanda za a yi mutum ya lallaba. Ina fitowa wajena shinfaɗa na ƙulla net gidan sauro na shiga ciki na kwanta don sai na cire riga ma gaskiya saboda iska nake so ya shigo ni sosai. Bana lallaba da bargo a wannan lokacin, lokacin zafi kenan. Kowa ma kusan bai lallaba da, ɗaiɗaikun mutane ne ɗaiɗaiku daga ciki suke fiye irin lallaba da bargo a irin wannan lokacin. Amma dai ni gaskiya a zahiri bana lallaba da bargo a lokacin zafi. Ban fiye yi ba, ba na mayi saboda ina da bala'in jin zafi shima lokacin zafi amma lokacin sanyi a lokacin hunturu da kowane lokaci idan na zo zan kwanta ina lilliba da bargo saboda ya kare ni daga kamuwa daga cututtuka kamar sanyi ko mura da dai sauransu. To ina yin wannan amma wani lokaci bayan wannan gaskiya ban fiye yi ba. Ba ma, ma na yi siyan. Shima wannan duba da yanayi ne na sanyi bayan haka ina lilliba ni kai na zan ji yanayin wurin ya sauya saboda zan dinga samun gumugumi da dai abubuwa gasanan kala kala. To ba kamar lokacin zafi ba wanda mutum yana bukatar sanyi ne ko iska. Muna fitowa wajen mu yi shinfaɗa sai mu lilliba mu kwanta. A lokacin bukata iska muke yi, a lokacin sanyi kuma gaskiya bamu bukatar iskan saboda iska in yana kaɗawa aa mutum zai iya kamuwa da cuta wanda kuma ba haka ake so ba. To shiyasa a lokacin muke lilliba da bargo, idan nake lilliba da bargo idan zan kwanta. Wannan shine ina lilliba da bargo tabbas ina yi amma fa sai a lokutan sanyi saboda a lokacin ne mutum in bai lilliba da bargo ba zai iya kamuwa daga wasu cututtuka.

Eh gaskiya ina hutawa a wajen aiki kuma ko wane lokaci ina hutawa a wajen aiki. Bana ma da wani tsayayyen lokaci da za a ce ga shi wai ba ina ɗauka shi, a ce shine kawai lokacin da nake hutawa. A duk lokacin da, da, da naga akwai ɗan sarari, babu irin hayaniya haka sosai. To lokacin ina fita gaskiya na je na samu hutu don na huta. A'a kuma duk lokacin da, da ayyuka suka ragu shi ma ina fita. Ko dai ma gaskiya bani da wani takaitaccen lokaci da za a ce wannan lokaci ne ga shi ina wanna hutawa. A'a gaskiya babu wannan. A duk lokacin da na samu hutu ina zuwa na huta gaskiya babu wani abu da yake ci da ni gaskiya. A duk lokacin da na samu hutu a wajen aiki ina zuwa in huta. Ya danganta dai da yanayin da na samu sarari ko dama. Saboda akwai gajiya bayan nan kuma abin ne aka saba yi ne. Duk kullum to dolai mutum sai yana samu yana hutawa.

Babu abin da ba na siya a kasuwa. Misali, duk abin da na gani ina son shi kuma ya burge ni ko mene ne idan na gani to ina siya daga kasuwa na kawo gida. Shi muke cewa tsaraba. Gaskiya duk abin da na gani ya burge ni to ina siyan ko ma mene ne na kawo shi gida a matsayin tsaraba. Kasuwa kuma ta danganta. Abubuwa kala-kala ne za ka je ka iske a shaguna, kantin ko market, haka babbar kasuwa. To su nan abubuwa ne da yawa za ka yi ta haɗuwa da su suma daga wannan sai wannan, daga wannan sai wannan. To a zahirin gaskiya duk wanda na gani ya burge ni ni kai siyan shi nake, ba na jiran. Kai siyan su nake, ba na jiran wani abu ko wani abu. Indai inji tabbas naga wannan abin ya burge ni, ya kwanta min a rai, to ko ina siyan shi ne na kawo gida don su yi amfani da shi ko kuma na siya na kawo gida ni na yi amfani da shi. Kona a jiyeshi a ɗakina a duk lokacin da na ji ina marmarin shi, na ɗauka na yi amfani da shi. So saboda haka bani da wani takamaiman wani abu da zan ce kullum shi nake siya na kawo. Kawai abin da na gani ya burge ni kuma na ga ya kwanta min a rai kuma ina da halin kuɗin ko ina da kuɗin da zan siya ko dai iya halin kuɗin wanda za su ishe ni isassu a jikina wanda zan siya to koma mene ne a lokacin ina ɗauka in siya. Saboda haka bani da wani takamaime ko wani tsayayyen abu wanda za a ce kullum shi nake siyowa na kawo. In shi nake siyowa daga kasuwa ko dai ya danganta da me na gani kuma na ji ina son shi kuma ina da kuɗin da zan saye shi to ko mene ne ina siya daga kasuwa na kawo gida.

Eh, ina karanta jarida. Sosai ma ni ma'abocin karanta jarida ne jarida kowace kalace ko wata takarda wadda ake buga news a rarrraba a post post na gurin raba jarida ko kuma jaridu, gidan jaridu ina karanta su a wayana ta hanyar yanar gizo-gizo. Duka ina yin wannan sosai kuma ina yi kullum ko wace rana. Ba ma ranar duniya da za ta zo ta wuce bai kawo jarida sai ya kawo mana jarida har gida. Bayan nan kuma ina karanta jaridu kamar yadda na faɗa a wayana. Ina karanta su, ina bibiye gidajen jaridu da yawa na duniya, da daman nan Najeriya, ta arewacin Najeriya da kusan da kudancin Najeriya, har dama ƙasashen waje duka ina bibiye gidajen jaridun su kuma ina karanta su sosai sosai.

A'a, gaskiya ba na sa gilashi. Aaa, ba na sa gilashi ne ba kullum nake sa tabarau ba. Uhm, idanuwana lafiyar su lau suna gani sosai. Aaa, idan ranar da aka ganni da tabarau ko aka ga na sanya shi to sai dai ko saboda ado. Eh, in ina so nai ado to sai na sa shi amma haka nan dai a ce kullum ina sa shi kamar wanda ba su da lafiyar ido gaskiya bana yin haka. Ina sa gilashi ne idan zan yi wanka ko na ci wanka na fita. Muƙaddara ma zan je, zan ce ko wani abu. To a irin wannan lokutan ina sa tabarau ko wani abun da ake ce ma gilashi. Ina sa su awannan lokacin sai na fita na je dik in da zani ko zanci ko ma dai ina ne zani. To ina sa tabarau a irin wannan lokuta amma haka nan dai gaskiya ban fiye sa shi ba. Ban fiye sa tabarau ba. Am, ko in ce ma gaskiya ba na sa tabarau saboda irin wannan mu anan ko ma ina ne ke son ce wanda ko da yaushe tabarau yana kansu kan idonsu ko fuskan su sai irin marasa lafiyan ido ɗin wannan. To kuma gaskiya ne idanuwana lafiyansu lau da sauƙi sauƙi dai za a ce bana mu'amala da shi. Gaskiya ina sanya shi ne idan za'ayi wani guri wanda kasance ina wani na kaina amma dai haka nan ban fiye mu'amala da su ko da yaushe ba.

Ina iya tsalle a igiya, ina ma yin tsalle a igiya, tunda wasa ne irin na motsa jiki wanda yara suna yi kuma manya ma suna yi. Saboda haka ni ma ina yin shi sosai sosai gaskiya. Kuma wasan tsalle a igiya ina ga ai ba, ba wani abu bane ba, kusan kowa ma zai iya yin shi. Kuma, yana dama da matuƙar amfani ga lafiyar mutum. Shi wannan tsallake-tsallaken da ake yi. Am-dalilin da ya sa kowa, nace yana da amfani kuma yana da kyau ga lafiyar mutum, ko ba komai mutum zai ringa motsa jikinshi sosai, kuma jinin shi zai ringa tashi, ba zai ringa samun irin low, low ko high pressure ma ai, koma dai wanne ne, yana rage hawan jini sosai a lokacin gaskiya, kuma jininka zai ringa motsawa kuma zai ƙara ma lafiya. Bayan haka kowace gaba a jikin, jikin mutum tana motsawa sosai. Na'am, ba kamar wanda suke kwanciya ba, ba su irin motsa jikinsu. To, tsallen wannan a igiya ina yin shi gaskiya. Wasa ne na yara kam, yara suka fi yin shi, amma manya manyan ma suna yi, saboda ko ba komai tsallen a igiya yana ƙara lafiya. Ni ma shiyasa nike yin shi.

Eh to gaskiya ina son malamaina duka. Babu wani malami na da zan ware in ce shi ne wanda na fi so ko wani abu makwatancin haka gaskiya. A zahirin gaskiya ma malaman na sun kasu gida biyu, akwai na boko akwai na islamiyya. Kuma duka dai ba a cewa komai tsakaniyan da ni da su, tunda muna sharin wani bon ne mai ƙarfi ko mai muhimmanci. Ana haduwa bayan koya wa a yi wasa, a yi dariya, cikin kulawa da soyayya, da raha da farin ciki da ƙaunar juna. Babu irin cin mutunci a tsakaninmu ko wulakanci ko gyara ko, ko cin zarafi ko muzguguna ko wani abu makwatancin haka. Baba tsakanina da malamaina. Tun daga matakin primary school, kai tun daga matakin nazari da primary da secondary har na je jami'a gaskiya hakan ba ta fiye shiga tsakanina da malamai ba. A'a shi ya sa na ce duka malamaina ina son su saboda suna mutunta ni, nima ina mutunta su. Haka su ma malamaina na islamiyya muna matuƙar ganin ju-- mutuncin juna tsakanina da su. A'a bayan koya mana da suke yi ana abubuwa wanda, wanda, wanda ya kamata a ce an ƙaunaci juna. To shi ya sa saboda haka daga cikin malamaina kowanne ina son su dukansu. Babu wanda zan ware in ce na fi son shi a tsakanin gaskiya duka ina son dukansu malamannawa.